Mene ne abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya shine dukkanin abincin da ya samu. Ba ni da wani tsayayyen abincin da nake ci da safiya.

Ana amfani da sauro net. A'a babu wani abu a Hausa wanda ake kira sauro net. Sai dai sange a hausance kenan ko kuma un munso a ɗan taɓa turanci ace net ɗin maganin sauro. Yauwa. Sannan ina amfani da shi. Shi ne magana ta gaskiya.

Wane launin bangoginku suke? Launin bangoginmu? To suna nan dai kalar da suke.

Wani abinci, wani abinci yake sa kaji daɗi? Duk abincin da aka sa mai maggi yaji daidai, gishiri yaji daidai, mai ma yaji daidai to ina jin daɗin cin irin wannan abincin. In kuma za'a samu nama ma to muna so ko naman zabo shima duk muna so kuma yana, yanasa muji daɗi wajen ci.

Wani launi labulenku suke? Labulen mu suna da launi kala irin daa-ta ledan sukan -le ledan ɗaki,

Yana miƙe jiki da safe? A'a duk wanda ka ga yana miƙe jiki da safe to alamu ke nuna cewa ya tara kenan, ya tara dukiya.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, ina ajiye kwafin bayanai na a guraren da suka dace.

Wane irin kiɗa kake son ji? Gaskiya, dangane da kiɗa ba wani irin kiɗa da nake son ji. Kwata-kwata ƙida baya ɗaya daga cikin, ah, abun da nake so, baya ɗaya daga cikin abun da raina yake so, baya ɗaya daga cikin irin tsari na. Baya-- jin kiɗa baya ɗaya daga cikin irin tarbiyata da kuma tarbiyar da addini ya bani. Bana jin kiɗa ko kaɗan.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh ina iya jefa dutse nesa, musamman ma aka ce na ci abinci na kwashi. Ka ga kenan ƙarfi ya ƙaru, in kuma ƙarfi ya ƙaru, lokacin da zan jefa zan yi amfani da wannan ƙarfin domin ya yi nesa nesa sosai.

Kana yin waƙa cikin zuciya? A'a, gaskiya ba na yin waƙa cikin zuciya. Akwai abubuwan da yawa da suke shagaltar da zuciyan. To don haka waƙa ba ta samun gurbi kuma ba ta samun lokaci. Na ɗaya daga cikin wannan abubuwan shine karatun Kur'ani, ah, yin azikar da abin da ya kamata.